Wane shago ka fi zuwa? To, nafi zuwa shagona inda nake neman kuɗi ba ni da inda ya kamaci in fi zuwa kamar wurin da nake neman kuɗi domin a nan ne nake samun abinda zan ci, da zan sha da kuma zan tufatar da kaina.

Wane launin labule kuka fi so? To hakika na fi son launin labule farare ko kuma jajaye domin suna ɗaukan ido kuma suna ƙayatar da idanu a duk lokacin da ka kalle su.

Ka fi son fanka ko AC? Waƙiƙa kowanne da lokacin da yafi daɗi. Wani lokaci za ka ga kana son AC ne musamman ka fito daga rana. Akwai kuma lokacin da za ka ji AC ba ka bi ƙaton shi, ka fi son fanka. Wannan shi fanka dama iska yake bayarwa, shi kuma AC ya fi bada sanyi.

Kana jure wa barkono mai yaji? Gaskiya bana jure wa barkono mai yaji don bana son abin da zai taɓa min lafiyata. Domin barkono wanda yake da yaji haƙiƙa yakan tayar mun da ciwo kamar ƙirji na haka zuwa lalata ciki kuma.

Yaya kace bikin ranar haihuwa? To ni dai ban cika yin bikin ranar haihuwa ba. Amma a duk lokacin da ranar haihuwa ta ta zagayo, 'ƴan uwa da abokan arziki sukan turo mini saƙonni daban-daban domin taya da murna.

Kana raba abincinku da mutane? Eh, mu kan raba abinci da mutane musamman a duk lokacin da za mu ci abinci sai zaman to wani ya zo ya nuna yana da buƙata so mu kan raba da shi wannan abincin domin shi ma ya ci yayi maganin yunwar da take damunsa.

Ka fi son kofi ko shayi? To haƙiƙa ni dai na fi son shayi dan ya fi mini kofi daɗi. Duk lokacin da na je na san in sha shayi to gaskiya ba na haɗa shi da kofi. Shayin kawai na ke sha.

Yaya kake jagorantar mutane? To nakan jagoranci mutane ne cikin sauƙi da kuma mu'amala tare da su ta yanda zan mutuntasu kuma suma zasu mutunta ni. Ba tare da mun tsangwami juna ba.

Wane irin ice cream ka fi so? To haƙiƙa ina son ice cream mai ɗanɗanon ayaba. Baya gashi kuma nakan so mai ɗanɗanon vanilla, don shima yakan min daɗi sosai da sosai.

Wane irin kyauta kake son bayarwa? To haƙiƙa na kanyi kyauta ne musamman innaga mutum hankalin shi ya karkata zuwa ga abin da yafi so. To na kanyi mai kyauta a wannan lokacin ko kuma ya zamanto buƙatuwar shi zuwa ga wannan abu.

Menene abincin da kake ci da safiya? To abincin da nake ci da safiya baya wuce shayi da biredi. Im ban samu shayi da biredi ba. A wani lokaci na kan sha koko da ƙosai. Wanda dama a al'adar ƙasar Hausa za ka samu an fi shan ma koko da ƙosai din fiye da shayi.

Ka fi son fensir ko alƙalami? Haƙiƙa na fi son fensir domin shi fensir yana ɗauke da kilina. A duk lokacin da ka samu matsala za ka iya gogewa nan take ka sake wani sai kuma ya fita fes fes.

Kafisan hawan matakala ko lifta. To, haƙiƙa matakala ita ma wani nau'i ne na motsa jiki. Eh, so ni nafi son taka matakala a duk lokacin da zan hau wani bene. Domin yin hakan shima yakan ƙara ma jiki lafiya.

Me kake yi da yamma kafin kayi kwana? To haƙiƙa abin da nake yi da yamma kafin nayi kwana abu ne sananne wanda baya wuce ɗan yi kallo a wayana ko kuma in yi kolin na ƴan uwa da abokan arziki mu gaisa har lokacin kwana ya yi.

Kana tafiya da sauri? Magana ta gaskiya nakan yi magana da sauri. A tafiya da sauri. Musamman in ya danganci akwai abin da nake hanzari na je na yi ko in taras so nakan yi tafiya da sauri sama sama haka.

Wane irin kayan ɗaki kafi so. So haƙiƙa ban cika son karikitai da yawa a ɗaki ba amma duk inda na sami TV na da rediyo na sun wadatar dani in tafiyar da rayuwata.

Sau nawa kake wanke tufafi? To hakika nakan wanke tufafi sau biyu ko sau ɗaya. A duk lokacin da ya zamanto na sa tufafi to nakan cire sa na wanke. Domin tsafta tana da daɗi.

Wana yanayin ɗaki kakeso? To haƙiƙa, nafison ɗaki ya zamanto safe contain, ya fi daɗin zama da mu'amala da 'yan uwa da abokan arziki, akan taruwa irin wannan ɗaki a nishaɗantar da juna.

Yaya kake tabbatar da ingancin aiki? Nakan tabbatar da ingancin aiki ne a duk lokacin da aka kawo anyi aiki sai in duba in tabbatar da ingancinsa.

Kana duba daftarin kuɗi? Nakan duba daftarin kuɗi domin a duk lokacin da muke buƙatan siyan kayan aiki, mukanyi amfani da daftarin kuɗi domin guje wa cece-kuce.

Ka fi son bas ko tasi? To hakika, na fi son bas domin ita tana da ɗan tudu sannan kuma za ka mike ƙafafunka cikin aminci.

Kana iya yin iyo? To nakan ƙoƙarta inga na yi iyo a duk lokacin da muka shiga ruwa. Sanan ma in yi kasance tare da abokanaina ne, so muka shiga wannan ruwa don mu nishaɗantar da juna.